Labulayen launin ƙasa, ruwan ƙasa ne. Ruwan ƙasa shi ne kamar brown ke nan. Aha turanci shi ne kana launin labulayen.

Kayan ɗaki na fi son gado da kujera shine dai tunda sune ko da yaushe mutum ya ke hawa kai yake amfani da su. Sai kuma talabijin ita kuma to saboda kallo. Amma dai gado da kujera dai su ne, tunda gado mutum zai kwanta ya bacci ita kuma kujera mutum zai zauna ya huta.

Eh, in dai za a yi mun aiki gaskiya, nakan rubuta adadin kuɗin da nake kashewa. Saboda in mutum bai rubuta ba, bai san, ah, yaya adadi nawa ya kashe aiki kaza ko kuma wane zai ba shi, zai ba shi idea na cewa idan mutum ya tashi yin aiki iri kaza, zai kashe aƙalla. To nakan rubuta gaskiya adadin kuɗin. In dai za a yi mun aiki, naka na rubuta na kididdige adadin abun da na kashe.

Kayan aiki da ake amfani da su. Ban gane dai daban irin yanayin aiki kuke tunani ba. Aiki a cika cika na gida kuma aiki na wajen aiki. Na aiki ne na wajen aiki ina amfani da kwamfuta da kuma mashin na yin x-ray da kuma na ultrasound inda suke yi sana'a ne radiographer ne.

In taimakawa mutane ya danganta, ah, taimako ko a wajen aiki zaka ka taimakawa mutum, ko kuma haka a gari in ka ga mutum yana buƙatar taimako zaka taimaka masa da ɗan wani abu wanda ko zai sayi magani ko zai ci abinci. Kuma ya dangantace da yanayin da mutum yazo neman wannan taimakon. In kuma kaga kuma kana da halin taimakawa sai ka taimaka. Ah, ta bangaren kuɗi ko, ah, wata gudummawar daza ka iya bayarwa.

Gaskiya bana sanya bel kullum saboda abu ne wanda yake takura min. Ba kasafai na fi nakeson sa shi ba. Wani lokaci idan na sa ƙananan kaya babu yadda zanyi. Ahh musamman in aka ce wandon baya zama dole sai an sa mai bel, to zan sa. Amma indai ba haka ba, gaskiya ban cika son sawa bel ba, na ma kasansa manyan kaya saboda shi bel yana takura wa sai ka ji ka duk a ɗaɗɗaure. Ka ji ka ba daɗi in ka daɗe da shi kokuma zai iya wani sai ka ji bayanka ma ya amsa.